Yaya kake kare kanku daga sauro? Ina kare kaina daga sauro ne da rigar sauro. A duk lokacin da nazo kwanciya, nakan iya zuwa da rigar sauro in shimfiɗa in kwanta. Saboda tsaro ba sai naje can wurin ba zan bama kaina wahala. Sauro ya ciccije ni ya samun wata cuta, shi yasa nake amfani da rigar sauro don kare mutunci na.